Eh kujera na akwai daɗi gaskiya. Yana da daɗin zama, ina iya zama ma inyi bacci a kai, watran kuma in ma zan yi kallo a kai na ce kwanciya in kallo. Hmm gaskiya kujera na yana da daɗi. Za ka kai yi bacci a kai saboda dogon kujera ne kuma yana da daɗin zama, yana da laushi, za a zama in kallo, ana zama a kai in hira. In mutane sun shigo ɗakina mu zauna a kai mu yi hira.

Ina amfani da hannun dama shine nake amfani. Da nake ƙarami dai na fara amfani da hannun hagu sai iyaye na suka sani a gaba suka ce a'a gara in koma amfani da hannun dama. So haka nan nake ta amfani da hannun dama har na saba har na girma da shi. So yanzu in nayi abu dai da hannun hagu baya min daɗi kamar yadda zan yi amfani da hannun dama. So nafi amfani da hannun dama sosai gaskiya a duka wani abubuwan da nake yi. Sai ya zama in ina yin amfani da hannun daman ma nafi jin daɗi. Kuma in na ɗauka abu mai nawi da hannun hagu sai in ji yana, yana min wani iri baya min daɗi. Kuma da shike na taɓa karyewa a hannun hagu. Amma dai bade shine dalilin da yasa bana son amfani da hannun hagu ba. Amma dai nafi son amfani da hannun dama gaskiya sosai.

Ehh, launin da bangoginmu suke na gida gaskiya fari, akwai fari, akwai ruwan toka, akwaiiy ruwan ehn kasa, akwai kuma eh kaman fari fari haka amma ba fari ba, kalan madara madara. Wannan sune launukan bangogin gidanmu. Eeh, fari, ruwan toka, ehh ruwan kasa da kuma ruwan madara.

Eh toh, gaskiya inda nake jira alayi shine zama. Ina zama ba wai tsayawa nakeyi ba. Saboda gaskiya in na saya na daɗe a tsaye ina kafa na na min zafi a sai kuma gajiya da ciwon baya da sauransu. To zama nake yi in zauna in jira har layi ya zo kaina. Ko a banki, ko a gidan mai, ko a asibiti ko a wurare daban daban dai duk inda dai ya danganta. Toh gaskiya haka nakeyi ina zuwa ne in zauna na ga wurin zama. In kuma ban samu wurin zama ba toh bayan da na iya dole in saya. Amma gaskiya duk ko yadai ina neman wurin zama in zauna saboda siyawa mutum ya saya a daɗe ya siye gaskiya ni bana iya yi. Yana ina gajiya. Ko da zaman ma ana gaje da zama amma dai gaskiya a sayan dai na fi siyawa so na fiz na na a zaunen dai yafi. Saboda za ka zauna ka huta, ka ji ɗan ƙarfi a jikinka kuma duk gajiyan da ka yi zuwa wurin za ka ji gajiyan ya tafi. So gaskiya ni haka dai yawanci nake ina zaune ne a zama nake in zan jira layi.

Eh ina yin aiki bayan lokaci. Aikin da nake yi bayan lokaci shine, eh ayyuka dai wan da na gan sun ka-- sun ya-- sun ya ya kamata a yi, ina yi. Ba wai aiki da bai da amfani ba, aikin da yake da amfani. Kuma bayan lokaci lokaci ne nake yin aikin. Ba wai ko dai yaushe ba. Saboda yana da kyau mutum yana aiki yazauna ya huta ko mutum na da wani abun da zai je a wani wuri, ya je ya yi. Amma dai ina yin aiki bayan lokaci lokaci.

Eh gaskiya na fi son miya mai zafi. Miya mai zafi gaskiya miya mai sanyi baya daɗi saboda wani miya in ba da zafin shi ba baza ka iya ci ba. Wani kan ma kwata kwata baya daɗi ko kaɗan. Wani kuma in ya yi in ya yi sanyi ma gaba ɗaya sai kaji kawai kamar miyan yaba ce. To gaskiya ni na fi son miya mai zafi. Zafin dai ba zafi sosai ba. Eh zafi ba zafi sosai ba. Kaman miyan da aka yi da tumatiri, miyan tumatir. To gaskiya shi miyan in yana da zafi ko sanyi ma mutum zai iya ci amma yana da kyau mutum ya ɗan samu shi da zafi. Saboda cin abinci ma da sanyi gaskiya bai da kyau a jikin mutum. Eh cin abinci da sanyi bai da kyau a jikin mutum shiyasa yana da kyau mutum ya samu abu mai zafi ya ci saboda shigan ciki zai in ya shiga ciki abu da yake da ɗan zafi to cikin mutum zai ɗan walwala, zai ɗan ji sauki da sauransu. So gaskiya cin abinci ni dai gaskiya na fi son cin miya mai zafi. Eh gaskiya yake nan miya mai zafi shi ne na fi son ci.

A gaskiya na fi son kayan zaƙi. Kayan zaƙi na fi so. Ni wata ranama ina iya cin abu ma ba gishiri a ciki. E, kayan zaƙi gaskiya su ne kayan da na fi so. Lemu, ah su kayan lemu wasu abubuwa dai na zaƙi gaskiya. Kayan gishiri kam gaskiya ban cika so ba saboda bai ma da kyau ma mutum ya dinga yawan cin gishiri gaskiya. Amma kayan zaƙi ina sha. E kayan zaƙin dai ba sosai ba ne amma dai ina shaɗi.

Eh, to gaskiya na fi son zama a birni. Eh, ƙauye ba sosai ba. Ƙauye sai dai ko in je in kai ziyara a ƙauye in dawo. Amma gaskiya na fi son zama a birni. Wataran kuma in na gaji da zama a birni sai in je ƙauye saboda ƙauyen ya fi daɗi kuma a lokacin. Musamman lokacin da ake damuna, ake ruwa da sauransu ko lokacin da ake gona.

Ina kake son ciyar da hutu? Eh ina son ciyar da hutu gaskiya a wuraren da ya kamata, kaman wuraren da ba mutane sosai kuma inda abincinsu yake da daɗi. Wurin zama a wurin akwai shi ba jama'a sosai kuma inda suke lura da mutanen da suka zo wurinsu, a duba, a baka haɗin kai, a baka lokaci duk abin da kake bukata zaka samu.

Eh, unguwar mu gaskiya tana nan kaman bariki ne, tana nan kaman estate. Gidaje, gidajen iri ɗaya suke yi kuma kowa zaman shi yake yi. Gidaje kowa da da kofan shi, na da gate nashi, kowa rayuwan shi yake yi ba mai takurama wani. Eh kuma akwai kwalta hanyoyi mai kyau a unguwar mu. Akwai bishiyoyi a unguwar mu, akwai masallaci a unguwar mu babba, akwai kasuwa ɗan ƙarami a unguwar mu, akwai fillin ball da wasu wasanni. Akwai makaranta a unguwar mu, akwai makarantar, akwai makarantan yara akwai na manya. Kuma akwai filin taro a unguwar mu, akwai filaye wayanda ba gini, ba gini ba komai a unguwar mu inda ake zuwa in za a yi wani taro ko wani biki haka ana iya yin a wurin. A unguwar mu kuma gaskiya akwai tsaro, akwai hukuma, hukumar tsaro a unguwar mu da suke tsare unguwar mu. In wani mugun abu ya zo a unguwar mu 'yan banga za su tsare unguwar mu. Akwai masu yawo da daddare wanda suke duba wasu gani.

Eh ina jin tsoron ƙwari gaskiya. Saboda ni mutum ne da bana son ƙwari. Ƙananan abu ya taɓa min jiki da ke sauransu gaskiya ni bana son ƙwari ko kaɗan. Ƙwari su zo ina bacci ko irin dare dare ina zaune ko a wani wuri haka ko in na kwanta to gaskiya daga abu ya taɓa ni ina ji kuma gaskiya bana so. Saboda wani ƙwari in sai ka gama ya zama ma cuta wani kuma ya je ya ja ma wasu wasu damuwa dai hakan nan. Gaskiya ni bana son ƙwari ina tsoron su.

To gaskiya abunda nake yi, me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Eh gaskiya ni abunda nake yi lokacin da nake jin damuwa gaskiya. Ina zuwa wuri in samu inda ba hayaniya, ba surutu, ba komai kama inda nake yanzu haka. In zo na in shuru ko in kwanta ko in samu wuri in zo na in yi addu'a ko in shiga in buga game a wayana. Wannan sune abubuwan da nake yi. In zo na ni kaɗai ina tunani na ko kuma in nemo wani abunda zai ɗauke min tunani a damuwan da nake yi. In samu wani hanya da zan fita daga cikin damuwan. Shine abubuwan da nake yi gaskiya.

Eh to gaskiya, abin da na fi so akan matakala ko lift gaskiya na fi son lift. Eh amma kuma ya danganta daga inda nake. Wata rana gaskiya ba zan so in hau lift ba saboda yanayin wuta. Wata rana sai ka ga wuta ya ɗauke lift ɗin ya tsaya, kaga ya ɓata ma lokaci. Amma gaskiya indai sauri nake yi kuma na san dai lift ɗin ba wane damuwa akwai wuta a wurin sosai to na fi son hawa lift.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Tambayan shine kana son ɗakinka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske sosai. Saboda duk wanda yake ɗaki gaskiya zai so ɗakinshi da haske. Kuma farin fenti nake suna a cikin ɗakina don haka ɗakina yake saman ma yazama fari, kasan yazama da haske, gadona shima yazama da haske, bedsheet na da nake kwanciya a kai zanin gado yazama mai haske, kujeran ɗaki shima yazama mai haske. Eh kuma ina son a koyaushe yazama wuta tana a kunne a ɗaki dadaddare in ba dai bacci ne zanyi ba ko kuma kallo shine nake son kashe wuta. Ɗaki yazama da haske gaskiya nidai ina son ɗakina da haske.